Shi batun ajiye makullai, na ajiye makullai na a aljihuna musamman makullan kofa ko makullan gareji amma makullan da suka shafi tsaro na yanar gizo, nakan rubuta makullai na a takarda ko a diary na adana su a wuri mai inganci.

Gaskiya bana son citta abinci saboda ni mutum ne mai gudun yaji. Bana buƙatar yaji sosai amma na kan yi amfani da sauran kayan kamshi irin su kanunfari, masoro da sauransu ta hanyar yin amfani da su a yaji ko a kayan abinci. Amma citta saboda yajinta bana buƙatar ta a abinci.

Abincin da na fi tunawa lokacin ina yaro shine rama. Rama wani ganye ne da ake tsigo shi a dafa sannan a yi amfani da shi. A lokacin ina yaro din ana amfani da shi ne, ana, ana, ana sa gari a jiƙa da ruwa, a sa gishiri da magi a jiƙa sannan a kwaɗanta wannan ganyen. Mukan dawo daga makaranta a ce shine abin da za mu ci. Wannan abinci ba na son shi sosai gaskiya, ba na bukatan shi. Na kan yi kuka ma a lokacin in ya zama shine abincin da za mu ci. Ba na jin daɗi to na kan tuna wannan lokacin ina tuna abinci gaskiya.

Eh ina cire farce lokaci zuwa lokaci da zarar ya girma nakan in kira mai yankewa in biya shi ya yanke mun don kasancewar hannuna ya zama cikin tsafta da kuma in ji daɗin hannuna.

Eh, sau da yawa nakan ajiye kwafin bayanai na a inda ya dace don kasancewar, eh, eh, bayanai suna baƙantar, suna buƙatar tsaro sosai. Nakan ajiye bayanai na a inda yake da tsaro ingantacce.